Kace ina, na shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shi, ina shuka tsire-tsire a gida. Ina da shi. E. Me zaka yi da shi? Ya kana tambaye ni haka? Kana amfani da tsire-tsire ne?

Okay, ka ce ina yin barci da rana? Hmm, wallahi ina barci de rana. Eh, dega na tashi, na gama da recording nan, sai na yi bacci, sai na fara bacci. Wallahi, na bacci rana fa mai cau ne.

Um, kace sau nawa ina rubuta rahoto? To wannan magana dogon magana ne, in munzo maganar rubuta rahoto tun tuni ina fara rubuta shi a kundi kuma ina rubuta rahoto to in ka gama da aiki, in ka gama aiki yau sai ka, sai ka rubuta rahoto mana. To in gama aiki yau, daga yau sai na rubuta rahoto. Kullum muna kanshi kawai.

Ok, ka ce wane irin sabulu ina amfani da shi? To akwai wani biran zaka ba ni ne koya? Amma ina da, um, sabulu ina amfani da Eva. Ka san Eva kuwa? E, sabulu Eva ina amfani da shi.

Gaskiya ina aiki tare da ƙungiyar. To, me za mu yi? In mun fara magana aiki sai kun sa mutum gyara aiki. Kai kaɗai ba zai iya tun giyar ba, sai ka samu wani ko ka samu mutum. Abu muka yi ko za mu zo tare muyi agreement, mu haɗa baki mu ci to ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga abin za mu yi, ga wannan za mu yi, ga wannan ba za mu yi ba. Haka muka ce, haka muke yi.

Akwai maganan sauron net a Kano, kaman sauro suna kyau suna sun yi yawa a cikin Kano. Amma bana Kano, na riga na fita Bauchi, tun ina Abuja. Sauro nan sauro basa ba mu damuwa haka. Amma akwai wani lokacin ina amfani da sauron net. Ba kullum ba bane.

Ka ce nawa takalami nasu. Na re takalmi na kaman yakai biyar fa. Ina da takalmin ƙwallo, ina da takalmin jogging, ina da takalmin basketball, ina da takalmin gaye gaye. E.